Yaya kake gaishe wa mutane? So a nan kaman tambayan shine yaya kake gaisar da mutane to, gaisuwa dai ya wannan ka kama zuwa ɗaya ko zuwa biyu ko ince zuwa uku. Wataaa abin da ya sa na ce haka shine akwai mutanen da idan wato ka haɗu da su, in zaka gaida su sai dole ka yi waton asalin ɗaukan lokacin ka wajen gaida su kuma dole sai ka yi watan biyayya mai kyau a wajen gaida su. Aaa, akwai wa'inda idan zaka gaishe su lokaci sai ka ɗan nuna musu watan alaman girmamawa a wannan gaisuwan. Akwai kuma wanda mutane watan kaman abokanai, wanda su wannan ko ka nuna girmamawa ko ba ka nuna ba ma babu matsala amma dai ka gaishe su.

Kana tafiya da sauri? Eh to a gaskiya bazan ce muku ina tafiya da sauri. To a gaskiya ina watan tafiya da sauri don na yi wa lokaci idan kaman mutum yana da watan wasu buƙatunsa ko kuma wasu abubuwa da nake so in cimma a cikin lokaci to wannan yakan sa ni in yi tafiya da sauri. Amma kawai a halin haka ba tare da wani dalili ba ko ba tare da wani abun da nake so in yi ba wanda kuma lokaci idan ba wai na yi tafiya da sauri ba ne lokaci zai iya ƙure mu. To a gaskiya ba zan yi tafiya da sauri ba don sau da yawa za ka ga idan na yi wannan wato tafiya da sauri ɗinnan in har na dawo za ka zo ka samu ina ta haƙi ne kawai ina ta watan asalin nishi saboda na gaji kuma ba asalin sabawa nayi da tafiya sauri ba. Amma in ba haka ba wani lokaci kan nakan zaƙe in yi watan asalin tafiyana da sauri tun tun ba idan ko ina ganin kaman na yi latti ko kuma a'a akwai wani abun da ya kamata a yi kuma zai iya shige mun idan ban yi sauri ba. To ka ga dole kuwa in yi sauri a cikin wajen tafiya saboda in samu in ci riban wannan abubuwan. To a, a haƙiƙanin gaskiya ni mutum ne wanda nakan yi ɗan tafiya da sauri idan ya cancanta a yi tafiyan sauri. Idan kuma be cancan ta ayi tafiyar sauri ba to gaskiya ban yin tafiyar sauri. Matsalar misali ace ko an yi nayi latti ko kuma a'a ana jira na a'a ko kuma gashi dai abubuwa da yawa de da sukan iya sa mutum ya yi sauri idan ba wai sanadiyan su ba ne. To a gaskiya bana sauri. Da haka ne zan ce muku eh ina tafiya sauri amma ba a koyaushe ba.